Abun da yake sa mun dariya shine in mun zauna muna hira da abokanai na suna kawo labarai na ban dariya da kuma in mun zauna muna kallon fim na Indiya wanda suna yi suna rawa suna yin abubuwan shagalin su sosai yakan bani daɗi yakan sa in yi dariya.

Kwarai da gaske na fi jin kuzari da safe. Domin na tashi da safe nakan ji ƙarfi ina yin ayyuka. Na da kyau sosai sosai ba zan ji gajiya ba. Amma in da yamma ne kuzarin dole zai sanyi domin na yi ayuka da yawa na gaji ba zan samu kuzarin wani aiki ba.

App da nake amfani da shi don sakonai shine ina amfani da WhatsApp. Nakan rubuta kuma nakan tura hotuna ta wajen WhatsApp kuma ina ba da sako a Facebook. Facebook kuma yana aikatar mun da sako da wuri don jama'a su gani.